Yaya wurin aikin ku yake? Ni ba na zuwa wurin aiki. Domin ban yi karatu mai zurfi da har zan je wurin aiki ba. Ni ina yin kasuwancin saida atamfofi ne da kaya irin su turare, takalma, jakankunan mata da kuma na maza. Tabbas wannan shine sana'ata. Amma maƙotanmu da ƴan uwannu akwai masu zuwa wurin aiki. A iya yanda na sani ana zuwa wajen aiki a Najeriya ne da safe. Amma kuma waɗansu ana musu juyi juyi a wajen aiki. Kaman malaman asibiti suna iya zuwa da rana ko da daddare ko da safe. Kowa ya danganta da inda yake zuwa aikinsa. Waɗansu kunuwa suna zuwa aiki ne kamfani. Waɗansu kuma suna zuwa aiki ne kasuwa. Suma masu zuwa aiki kasuwa suna tafiya waɗansu da yamma, waɗansu da rana, waɗansu da hantsi. Waɗansu ma sai da daddare suke zuwa wajen kasuwancinsu. Kowa ya danganta da wani irin kasuwanci yake yi ko kuma wata irin sana'a yake yi.

Menene kayan ciye-ciye da kake so? Menene kayan ciye-ciye da kake so? Akwai kayan ciye-ciye wanda suke sanya da farin ciki da ya. Ina son kayan ciye-ciye kamar su alkaki, dubulan, nakiya da dai sauransu. Dukaninsu waɗannan kayan ciye-ciye ne wanda al'adance ake yin su lokacin da aka yi wa yarinya aure a bawa miji gudummuwa. Ana yin su sannan bukitobuki, sannu kuma a siyo kayan abinci kaman na shekara guda domin a rage wannan ango wahala.

Wani irin wasa ka fi so? Ina son wasan ƙwallon kwando. Shi ne babban wasan da na fi so a rayuwa ta. Ina so in ga ana yin ƙwallon kwando. Yadda dai cewa yanzu ni na tsufa shekaru na sun ja ba na iya yin wasan ƙwallon kwando. Amma lokacin da nake makarantar sakandare muna yin wasan ƙwallon kwando tsakanin mu da yan makarantar mu. Wannan wasa yana ƙayatar da ni. Shi yasa har na kware a wasan ƙwallon kwando. Akwai wasanni kala -kala da ake yi amma ni dai na fi son wasan ƙwallon kwando. Shi yasa har yanzu nake so in ga ana wasan ƙwallon kwando. Idan kuma har ban ga inda ake yin wasan ƙwallon kwando ba, ina buɗe akwatin talabijin dina domin in ga wasan ƙwallon kwando. Akwai tashoshin talabijin da yawa da suke nuna wasan ƙwallon kwando. Tabbas ina kunna wa a kullum domin in ga wasan ƙwallon kwando.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina cin abinci a kan lokaci, sannan ba na shan magani barkatai. Sannan kuma ina zuwa dub bayan wasu watanni shida ko biyar domin a duba lafiyata gaba ɗaya. Aga lafiyar dukkanin sassan jikina da dukkan wani abin da ya dace. Ina kiyaye lafiya ta rashin yin aiki wanda yafi ƙarfi na. Sannan ina samun isasshen bacci. Cin abinci mai lafiya da kuma shan magani yanda ya dace shine hanya wadda zai sa ka kasance cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Ba na cin wani abun da zai cutar da ni. Ba na kuma shan wani abun da zai cutar da ni. Ba na zuwa in taka wani abun da zai yanke ni ko zai ji mun ciwo. Ballantana har jinina ya zuba a kai ni asibiti. Tabbas ina kiyaye lafiya ta dai dai gwargwado domin ance lafiya uwar jiki. Ƴaƴana suna kula da ni domin su tabbatar cewa ina da lafiya. A yanzu da shekaru suka jawo-- suka ja mun ina kasancewa ina lalabawa da lafiyata domin ba na yawan yin tunanin da zai sa na rashin lafiya. Domin yawan tunani yana, yana sa cuta hawan jii kuma ciwon zuciya.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Idan aka ce abokantaka ana nufin mutane biyu ko uku su kasance cikin aminci da zumunci. Sanadiyar haɗuwar makaranta ko ƴan uwantaka ko maƙwabtaka ko wani abu makamancin haka ana iya haɗuwa da aboki a wajaje da dama. Amma abin da yake mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ka zauna da abokananka tsakaninka da Allah. Ka zama mai cika alkawari mai gaskiya. Ka zamu to ba wani shari kake ƙulyawa da abokanka ba ko kuma kake ƙulla musu. Aboki wani abu abokantaka tana da amfani domin wani lokacin abokantaka takan zama amikantaka kuma ta zama ƴan uwantaka. Wa yansa abokan za ka gansu tamkar ƴan uwa domin sun shaƙu da juna kuma sun yarda da juna. Shi yasa Hausawa suke cewa abokin ɓarawo ɓarawo ne. Abin da ake nufi da wannan karin magana shine duk abun da abokinka ya aikata to tabbas kaima ana zargin cewa za ka iya aikata wannan abu domin amininka ne tare ku ke rayuwa. Kuma abokai sukan iya zama masu hali ɗaya.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yaya kake gaishe da mutane? Gaisuwa ta kasu kashi iri daban-daban. Akwai hanyoyin yin gaisuwa ta hanyoyi daban-daban. Amma da farko zan so in fara da bayani akan gaisuwa da muke yi ta yau da kullum, da safe, da rana kuma daraddare. Da safe a garin Hausawa muna cewa ina kwana. Sannan kuma da rana muna cewa ina yini. Haka zalika da yammaci muna cewa ina yini. Haka daraddare idan zamu gaishe da manyanmu muna cewa ina yini ko kuma mu ce barkan mu da dare. Idan kuma za mu yi sallama ne do min kwanciya bacci, za mu ce sai da safe Allah ya tashe mu lafiya. Domin cewa nigeria musamman arewacin Nigeria, kano, katsina, gari ne da musulunci ya mamaye shi mafiya yawan mutanen cikinsa musulmai ne wato mabiya addinin Musulunci. Saboda haka ni ma idan zan gaishe da manyana ko kuma dai zan yi gaisuwa, idan da safe ne ina cewa ina kwana. Sannan idan da rana ne ina cewa ina yini. Sannan kuma idan da dare ne ina cewa barka da dare. Gaisuwa abu ce mai mahimmanci wanda yake nuna cewa tabbas kai ɗan tarbiyya ne. Idan har ba ka gaishe da mutane tabbas za a ɗauke ka a matsayin wanda ba ka girmama manya. A ko yaushe ana bawa iyaye shawara su tarbiyantar da yaransu akan tafarki na gaskiya akan cewa su koya wa yaransu bin na gaba, yin biyayya da kuma ladabi. Sannan kuma su ji tausayin na ƙasa da su. A inda aka sani cewa manya ake gaisarwa. Amma idan ka gaishe da sa'anninka ko kuma na ƙasa da kai dukkan ba laifi ba ne. Amma idan kun haɗu ƙanana su ne suke fara gaishe da manya. Sannan idan abokai ne kuka haɗu da su za ku gaisa. Su ma za ku iya yin gaisuwa irin wadda ake yi da manya. Ko kuma ka ce yaya gida, ya aiki, ya sauran al'amura, yaya labari. Waɗannan duka kalamai ne da ake yi amfani da su a matsayin gaisuwa. Sanadiyar gaisuwa za ka iya zama mai farin jini ga mutane sannan kuma mutane za su girmama ka. Saboda duk wanda ya san darajan mutane shi ne yake gaishe su. Marasa kunya, acikin al'umma da wanda ba su da tarbiyya su ne wanda aka sani ba sa yin gaisuwa ga manyansu ko iyayensu ko kuma al'ummar da suke tare da su. Ana iya gaisawa da kowa, ɗan'uwa, maƙwabta da dai sauransu. Ko siyayya ka je kafin ka fara siyayya a shagon da ka je ya kamata a ce kun gaisa da mai shagon. Gaisuwa alama ce ta ana zaman lafiya da juna tare da kwanciyar hankali. Ya kamata a ce kowa yana gaishe da ɗan'uwansa, maƙwabcinsa da dai sauransu. Gaisuwa ta rabu iri daban-daban. Sannan akwai gaisuwa da ake cewa ta rashin lafiya ko kuma gaisuwar mutuwa ko kuma gaisuwar biki. Wato lokacin biki idan bayan an yi aure ango da abokansa suna zuwa su gaishe da iyayen amarya. Sannan idan an yi rasuwa shi ma ana cewa zuwa gaisuwa. Amma sai dai wannan gaisuwar ta bambanta da irin waccen. Ta wannan ana cewa Allah ya jiƙan mamacin ne kuma ya gafarta masa.

Wane abinci yake saka ji daɗi? Ina da abinciccika da yawa da suke sawa na ji daɗi, wanda idan na ce su ina yin farin ciki tare da ƙoshi yanda ya kamata. Ɗaya daga cikin abinciccikan da na ke so shine shinkafa da wake. Shinkafa da wake yana daga cikin abincin mu wanda ake yi a ƙasar Najeriya kuma yankin Hausawa. Amma saboda daɗin wannan abinci kuma da sauƙin sa wajen sarrafawa, sannan kuma ba'a kashe kuɗi wajen yin sa, shi ya sa ya mamaye ko'ina a ƙasarmu. Har waɗanda ba irin yaren mu ba su ma suna son wannan abinci. Ana yin shinkafa da wake ne da farko ana samun wake fari ko kuma ja, a gyara shi, a cire dukkan wannan tansa sannan a wanke shi. Amma zaka samu waken ne kai ya kai adadin yawan shinkafar. Sai kuma ka zuba ruwan ka a cikin tukunya dai dai misalin yanda kake so ka dafa wannan abincin. Idan ruwan ka ya tafasa ko ya ɗauko hanyar tafasa zaka zuba waken ka sannan da idan waken nan ya fara laushi saboda shi wake yafi shinkafa tauri. Sai ka ɗauko shinkafar ka ita ma ka wanke ta, ka zuba gishiri sannan ka zuba shinkafar ka, ka haɗe su da wannan waken ka juya. Shi ke nan shinkafa da waken ka ta haɗu, zaka jira ta dahu bayan mintuna ka sauke. Wannan shinkafa da wake ana iya cin ta da miya ko man gyada ko kuma manja wato manja man da aka yi shi da man kwakwa wato bishiyar kwakwa amma ba farar kwakwa ba kwakwa ta gargajiya. Kowa da ra'ayin sa a zaɓan abinci. Wani abincin da ya fi so tuwo ne, wani kuma abincin da ya fi so ɗanyun ne, wani abincin da ya fi so fate-fate ne, wani kuma abincin da ya fi so finkaso ne da miyar taushe, wani abincin da ya fi so gurasa ce da yaji da ƙuli-ƙuli wato wanda ake kira banɗashe. Dukannin su waɗannan abinci suna ne masu daɗi a ƙasar Hausa wato a ƙasan mu ta Najeriya. Ni ma kuma ina son su kuma ina cin su amma wanda nafi so itace shinkafa da wake. Ina son shinkafa da wake ne saboda sauƙin yin ta sannan kuma tana da daɗi. Kowa yana yabawa da shinkafa da wake. Ko da ba ɗan ƙasar Najeriya ba idan ya zo aka ba shi shinkafa da wake yana iya cin ta. Domin tana da daɗi kuma tana da farin jini. Amma idan mun ƙetara kudu suna son sakwara da miya agushi. Sannan ƙasashe irin su Sudan suna cin abinci irin su suna su da dai sauransu.

Kana iya tsalle igiya, kana iya tsalle tsallen igiya ko kuma ace kana iya tsalle da igiya? Eh, tsalle da igiya yana daga cikin abubuwan da ake yi domin a motsa jiki ko kuma don kawai nishaɗantarwa. Waɗanda suka fi yin tsalle da igiya su ne 'yan yara. A makarantu ranar da ake yin wasanni ana ba wa yara igiya domin su yi tsalle. Sannan masu yin ƙwallon ƙafa su ma suna yin tsallen igiya.